Kana amfani da aji a yanar gizo? Eh tabbas ina amfani da aji a yanar gizo. Yanar gizo wuri ne da ake ajiye abubuwan da suka da suke da mahimmanci kamar hotuna, bidiyoyi, fayiloli da dai sauransu. Dan haka aji a yanar gizo yana matuƙar taimakawa domin adana mahimman takardu kamar takardun makarantar firamare da takardun makarantar sakandare da dai sauransu.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? Ina hutawa a gurin aiki sau uku, wani lokacin sau biyu. Da misalin karfe tara da rabi za a fara aiki, da misalin karfe bakwai da rabi a huta, karfe takwas da rabi zuwa tara da rabi. Wani lokacin kuma goma da rabi. Wani lokacin kuma akan kai misalin karfe ɗaya.